Eh a zahirin gaskiya abincin da mata-- mukafi sa ye in zami yi tafiya shine burodi. Burodi shine lamba one abin da aka fi saye saboda baya lalacewa da, da wuri. Za ka ga burodi ya ɗan ɗauki kwanaki haka kamar kwana uku, huɗu, biyar bai lalace ba. To, a duk-- lokacin da za ka ga wani matafiyi ya yi tafiya, za ka ga mafi shahara abin da yake saye shine burodi. Za ka ga akwai masu burodi a waɗanda suke talla. In ka zo wucewa kalan kun shigo cikin wani gari, kafin ku fita cikin garin za ku ga sun tsaya a saman titi suna talla. Wani za ka ga yana tallan burodi, wani yana tallan alawa, wani yana talla gullisuwa, kowanne dai da kalan abin da za ka ga yana talla. So za ka ga a lokacin ma abin da aka fi yawan, aka fi yawan talla akan hanya shi ne burodi. Saboda burodi baya lalacewa in mutum ya saye shi. Ko da tafiyar mai nisa ce ko da tafiyar mai nisa ce za ka ga bai lalacewa. Mutum ko ci zai yi na guzurinshi, za ku ga in ya sayi burodi shine a lokaci ɗaya in yana so zai buɗe ledar ya, ya ci ya rage ya ajiye ƙinƙyin abin shi. Ƙinƙyin, ƙinƙyin burodin shi sai kuma wani lokaci ya ƙara ɗiba ya ci. Kuma za ka ga in ka tashi ci za ka iya samun lemu ka saya. Za ka iya samun bama ko, ko bama ko ƙota ka samai laya lokacinshi. So gaskiya babu abin da mukafi saye in za mu yi tafiya mai nisa kamar shi burodi. Saboda burodi ako ina za kaga ana samu shi, kuma zaka ga ko yaro ne lafiya lau zaka bashi burodin yaci ba tare da ya ɓata mai ciki ba ko makamancin haka so a zahirin gaskiya abincin da muka fi saye kenan, sai kuma ɗan abun da ba a rasa ba. Kalar ka san waɗansu direbobi basa son tsayawa a cikin gari in aka taho. Sun yi son direct in aka taho. In aka taho direct kowai wa'ansu ba ma su son tsayawa a yi sallah. Babban matsalar da ake fama da ita nan. In aka taho ko ba shi direban burin shi kawai yaje ya sauke ku sallah ma bazai tsaya ba. Sai de in ya gama neman kuɗin shi sannan yace zai je duka sallolin a lokacin. Wanda wannan kuma ba daidai ba ne ba. To dalilin ne ya sa in ka sayi burodi ana tafiya shi direban bai son tsayawa. In ka sayi burodin zaka dinga buɗe abin ka, ka na ci saboda basu son ana tsayawa ko a tsaya gurin mai abinci ko wani abu makamancin haka. A'a sun fi son kawai direct in suka ɗauko mutane. Kawai direct ya kasance baza su, za su kai saurin da suka, suke kai su. So a wannan tafiya gaskiya babu abin da yafi daɗin saye kamar burodi. Saboda burodi ya fi daɗewa bai lalace ba kuma za ka ga kuma in tafi da gidanka ne za ka iya haɗa shi da ƙwosai ka ci za ka iya sayo lemu ka sha dashi. Za ka iya sa bama ko kuma ka sa ƙota a ciki ba tare da ka je ka sha wahala dafuwa ba ko wani abu makamancin haka. Ko ka siyo wani abinci ka zo duk kana cikin mota ka ci matsi ya ɓata ma jiki. To a gaskiya ba haka bane ba, amma za kaga in ka siyi butodi bai da wani matsi bai ɓata ciki. Ballantana in kuna tafiya ya ɓata ma ciki. Yanzu kaji kana son ka je ka zagaya, ka shiga kewaye shi kuma direba bai son tsaya. So ka ga ƙwara mutum ya sayi burodin shine abu mafi sauƙi, abu mafi inganci wanda mutum zai saya ya riƙe ya tafi da shi ba tare da ya samu wata matsala ba a kan hanya ko ya ɓata mai ciki ko wani abu makamancin haka.